Eh da farko dai ina yanke shawara a wurin aiki idan kama irin matsala ta tinkaru abun da nake shine. Wani lokacin ni ɗaya nake irin kamar nutsuwa in yanke shawara da kaina akan wani irin abu ne ya kamata ace a yi. Sai kuma wasu lokutan ita yake shawara ba ta rayuwa yi kama irin kai kaɗai. To haka mata ace kana da kama irin aboki wanda zaka yi mini shawara shi domin ka yanke kama irin shawara mafi kyau akan irin kamar matsala ce wadda ta taso ko kuma wani abu wanda ya kamata ace shi ne ka yi a wurin aikin naka.

Eh tabbas ina yin addu'a a kodayaushe saboda ita addu'a wata aba ce me matuƙar muhimmanci a matsayin mu na 'yan Adam musulmi saboda a dukkan wasu abubuwa da kake yi a rayuwa to ya kamata ka dinga rokon Ubangiji akan kariya sannan da nasarori akan dukkan wani abu wanda ka sa gaba. Rayuwar ɗan adam bata cika bace sai idan ya kasance yana yawan yin addu'a a kodayaushe saboda ita addu'a ita ce takobin mumini ita ce du wani karo wanda kake samu daga wajen Ubangiji. Domin ta rayuwa mutane suna yin rayuwa ne ba tare da sanin cewa ba akwai waɗanda ba ma sama so su gansu wani ma babu ma wani abu wanda ka taɓa mai a duniya amma zai ji ya tsane ka be sanka. To wannan addu'oin ne da muke yi a kodayaushe sune abubuwan da suke yin tasiri a cikin rayuwan mu. Ni ina yin addu'a a kowane irin yanayi a kowane lokaci a kowace rana domin addu'oin da na fi shi ne duk bayan kowace salla wadda nayi akwai azkar azkar wanda nake yi su ne kama irin a matsayin addu'oin da nake idan aka yi sallar asuba akwai azkar ɗin da nake sune addu'oin da nake. Sannan idan aka yi sallar azahar akwai azkar ɗin da nake su ne addu'oin da nake haka sallar la'asar su ma akwai azkar ɗin da nake su ne addu'oin da nake yi sannan idan aka yi sallar isha'i ita ma akwai azkar akwai addu'oin da nake. Sai kuma ƙololuwa irin kamar irin ƙarfe sha biyu ko irin ɗaya na dare ko biyu na dare lokacin dare ya raba to ina yin sallah sai in yi addu'o'i na sosai saboda ni dai ɗan ƙwallo ne a yanzu sannan ita kuma hakar ƙwallo wata aba ce wadda take buƙatar ka ka yi addu'a ka sa a taya ka sai dai ka ringa yi wa kanka domin ita addu'a ta yi kai da kai tafi kowace addu'a muhimmanci saboda a tsakanin Allah da Ubangiji babu wani kama irin hijabi babu wani abu wanda ya rufe kawai Allah ya ce ka roƙe shi to zai amsa ma. To ka ga ta yaya ake rokon Ubangiji shine ta hanyar yin addu'o'i wanda muke yi a kodayaushe. Da zarar ka yi addu'a to in sha Allahu Allah ya amsa saboda babu wani wanda zai ma addu'a wadda ta fi wadda za ka wa kanka. Kai ka fi kowa sanin meye buƙatar ka ka fi kowa sanin abun da kake so kuma Allah Ubangiji ne ya ce ka roƙai ya zai amsa ma to ka ga ya kamata ka dinga yi wa kanka addu'o'i sannan ka kasance kana da ikhlasi akan addu'o'in da kake yi. Idan ya kasance ka yi addu'a to ka sa a ranka cewa an amsa domin so da yawa wani lokacin abun da yake jinkirta mana addu'o'in da muke yi shine za ka yi addu'a sannan sai ka dinga kokanto akan shi in an karɓe ta ko kuma ba a karɓe ta ba. To wannan kokantan da kake shi yake jinkirtar ma addu'arka amma da zarar ka yi addu'a ka sa a ranka da yakini cewa Allah Ubangiji ya karɓa to shi ke nan ba ka da wata damuwa ko ta kusa ko ta nisa in sha Allahu Allah ya amsa ma addu'arka saboda addu'a gaskiya ita ce takobin mumini. Ba wani mutum wanda yake kai gaci a duniya ba tare da ya kasance yana yin addu'a ba. Akwai kalan mutanen da kawai wani abu ne ma za su gani idan suka gani suka yabai to wannan abin sai ya lallace. Amma addu'o'in da muke yi ne na yau da kullum addu'o'in da iyayen mu suke mana addu'o'in da malaman mu suke mana addu'o'in da 'yan uwan mu suke mana da abokan arziki su ne abubuwan da suke leading ɗin mu har muke zama mutane waɗanda suke da nasara. Sannan dik irin matakin da ka ga mutum ya kai ya taka wani mataki to idan ka bibiyi labarin shi to zai gaya ma addu'a tana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci a cikin dukkanin rayuwa. Shi yasa na riƙewa addu'a wuta ko da yaushe na riƙe ta ina bata muhimmanci kusan fiye da komi irin ban da in nayi sallah to abun da nake ba muhimmanci shi ne addu'a saboda ba ta yadda za a yi mutum ka iya kai gaci sai da addu'a babu ta yadda za a yi ka iya cin ma wani buri sai da addu'a babu ta yadda za a yi a wuraren da kake aiki kana da abokan hamayya a kamfanunuwa da dai sauran musamman ma mu mutane waɗanda muke a cikin jama'a muna da yara muna da iyayen gida to ka ga dole sai mutum ya kasance yana yawan yin addu'a ba don kome ba sai don Allah ya kare ka daga sharrin mai shari.

Eh ina karanta jarida gaskiya, saboda shi karanta jarida a matsayinka na wato ɗan makaranta ko kuma mutum wanda ya gama makaranta yana da matuƙar tasiri, yana da matuƙar muhimmanci. Domin ita jarida asalin ta duka labari ne, shi kuma labari so dayawa yana ƙara ma hazaka, yana ƙara ma ilimi. Kana haduwa da labarai na wanda a cike suke da ƙalubale, a cike suke da jajircewa. To waɗannan labaran da kake ji a wannan jarida, su ne waɗanda suke leading ɗinka su taimake ka ya kasance kana sasu a cikin abubuwan ka na rayuwa. Eh tabbas ina karanta jarida gaskiya saboda a da ban san me amfanin karanta jarida ba. Lokacin babana, furfesa ne shi babana yana yawan karanta jarida. Tin lokacin irin ina zuwa kusa da shi saboda kaman ni ne ɗan da ya fi so, kullum yana ja na a jikin shi. To a gaba na ake duka wannan karatun jaridar ina kallo, ina ganin duk irin abubuwan da akeyi. To a haka, a haka, a haka ana yi, ana yi, ana yi. Hatta kai da ni ma na ɗan fara wayo ina ɗan jin ma abin da yake cewa, duk da dai lokacin bana gane komi ake cewa a jarida." Sai da ta kai ta kawo yanzu kuma ina jin duk abin da babana yake cewa a jarida. Ni ma kuma sai na fara wannan karatun jarida. Da na fara in na karanta in fahimta, tunda jarida akwai ta Hausa akwai ta Turanci. Ta Hausa na fara na gane Hausa du abin da na karanta ina fahimta shi. Ta Turanci ce dai ban iya Turanci ba, bana fahimta ba. Na dai samu na fara karantawa. Ina karanta babana yana ji yana min dariya, yana faffasara min wasu abubuwan. Hatta kai ta kawo da ni ma na fara fassara Turancin saboda na je na jajirce saboda wannan karatun jarida. Na gano bazan iya shi ba, dole sai na iya Turanci. Wannan dalilin ne da ya sa na riƙewa Turanci wuta ba don komi ba sai don iya karatun jarida. Babban abin da karatun jarida ya taka rawar gani a wurina shine zai wahala wa wani ya kawo mun wani labari na abin da ya faru tin a shekarun baya ace bana da masaniya a kan shi ba don komi ba saboda wannan karanta jaridar da nake yi. So dayawa ana zuwa ana irin kamar jayayya a tsakanin mutane. To nine wanda ake zuwa wurin shi domin yayi bayani akan mene ne ya faru saboda kowa ya san ni makarancin jarida ne. Ko a yanzu haka a makaranta abin da nake karanta shine journalist wato kara wan-- wato ilimin akan karanta jarida. Tin daga karatun jarida tin a nan dai na samu sha'awa, nike da ra'ayi a kan cewa gaskiya ina so daga mai karanta jarida in zama ni ma na kasance cikin 'yan jarida.